Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Eh, da safiya lokacin da idan na farka, abin da nake farawa da shi, shine in yi addu'a. In yi addu'an tashin bacci. A lokacin da idan nayi addu'an nan, sai in tashi. Idan ya zamanto cewa lokacin sallah bai yi ba, to a lokacin nan kokari na da zan yi shine in gani cewa na je na yi alwala, na yi tsarki. Idan nayi tsarki sai in yi alwala. Idan nayi alwala tukuna, sai in dawo in zo in yi nafila. To idan dai ya zamanto cewa ban yi shaf'i da witri ba, to zan zo in fara in yi shaf'i raka'a biyu in zo in yi witri raka'a daya bayan idan na sallame daga wannan raka'a na shaf'i guda biyu. To a lokacin ne zan zo in yi witri. To idan nayi witri nayi sallama, sai in zo in ƙara indai akwai lokaci sai in zo in yi, ah, wanni nafila raka'a biyu. To idan nayi wannan nafila raka'a biyu, akwai yiwuwa a cikin shi, a cikin sujadan da yake cikin shi, zan samu ya zamanto cewa na yi, zan samu ya zamanto cewa na yi addu'a a cikin wannan sujadan nan. To daga nan kuma sai in je in tashi in yi addu'a, in yi su azikar da yaka mata in yi. Dai dai adadin wanda zan iya yi. Idan na gama azikar ɗin to tukuna sai in kama hanya in fita daga ɗaki, in kulle sai in je masallaci. To idan na je masallaci, zan je in fara inda akwai lokaci, zan fara yin tahiyyatul masjid wanda shi ne raka'a guda biyu wanda idan mutum ya shiga masallaci ba a so ya zamanto mutum zai je ya zauna ba tare da ya yi wannan nafilan idan mutum ya shiga masallaci ba wanda ake kiran shi tahiyyatul masjid. To daga nan, daga nan kuma idan aka gama, idan na gama sai in zauna in akwai lokaci zan iya ƙara yi nafila raka'a biyu kuma. Tukuna sai in zauna sai in dingayin azikar ina jiran liman ya zo. To a lokacin da idan liman ya zo aka tada sallah muka yi raka'a na farko muka yi na biyu. Idan aka gama aka yi sallama to akwai wasu azikar da nake yi wanda ya zamanto cewa eh suna ɗan ɗaukan ƴan minti na. To idan nayi wannan azikar ɗinnan, idan na gama tukuna sai in taso in fito daga masallaci sai in gangaro gida. To a lokacin da idan na shiga gida, to a yanzu, yanda na ɗan saba yanzu wanda ni ma ina jin daɗin shi, shine idan na shigo ɗaki ina samun inɗan karanta Kur'ani na ƴan mintu na. Idan na karanta tukuna idan akwai wani abin da nake so in yi a cikin wayana to a lokacin nan zan iya yin wannan abin da nake so in yi. Daga nan kuwa to idan na gama na ɗan yi abubuwan da zan yi to sai in zo in yi bacci, in huta. To idan nayi bacci na huta to a lokacin ne idan na tashi to lokacin ne zan je in fara neman, zan dinga tunanin to abin da zan ci ko da a ce kuwa zan dafa ne ko kuma zan siya ne ko kuma a dafe yake ko ɗumamawa zan yi to wannan ne na zan zaɓa ko wannan ne nake son yi a cikin waɗannan. To shi ne wannan shine dai bayanin da yake ƙasa a ta ƙaice.

Wayarka na cika ajiya? Eh wayana yana cika ajiya. Kamar irin, kamar irin wayan da nake amfani da shi, wanda irin model da nake amfani da shi, shine Infinix Hot 8. To wannan Infinix Hot 8 ɗin, shi wayan ne wanda ya zamantace wa an yi shi lokacin da ya kwana biyu, ya ɗan yi shekaru, misali idan za a iya ce ya yi shekaru irin kusan takwas ko kuma shekaru goma a baya da aka yi ƙirƙirar wannan wayan. Don ko ni kaina yanzu wayan in ban manta ba zai iya kasancewa ma ya yi irin shekara uku ko fiye daga a wajena. To shi wayan a irin lokacin da na siya sababbin, irin sababbi sababbin wayoyi nan ba sa riga sun fito wa. Saboda suturawa sunayin wayoyi ne da yawa, inda ma illar mutum ma ba zai san lokacin da aka yi wannan wayoyi ba. Amma tunda yanzu in ba wai haka sukayi ba suna talatawa, to mutane basa gane irin sabon product da suke so suyi su fita da shi. To shi wayana gaskiya, a lokacin da na fara amfani da shi baya bani matsala saboda babu abubuwa da yawa a cikin wayan. To memory ɗin wayan a lokacin da na fara samai abubuwa, har sai da ya kai hangin ma yake yi, sai hangin bazai yi gaba ba zai baya ba. Har sai ya ɗan ɗauka wasu mintinoni haka kafin ya zamantace wa zai zo ya haka. To wajen ajiyan da nake da shi a cikin wayan, banda ajiyan da na sa wanda nima na ƙara, wanda shine ake ƙira memory card. To banda wannan akwai wanda ya zamantoce wa yana biyu waya. To a yanzun dai wannan wayan, wannan ajiyan nan, wajen ajiyan a wayana wanda shine memory, to gaskiya bai matsala yake bani yanzu. Saboda abubuwan da nake amfani da su sun fi, sun fi ƙarfin memory ɗin da yake cikin wayan. Har da ma sun fi ƙarfin memory ɗin da na sa wanda na wane ba wanda ya biyo waya ba ne. To wannan a irin yanayin yadda yake to bai kai ƙarfin abin da nake so ba. Wanda yake nuna cewa wajen ajiyan da yake cikin wayana to yayi min ƙarinci sosai. To dole wani lokaci sai na cire wasu yan datti datti da suke cikin, da suke cikin application ɗin da nake amfani da su. Saboda wayan ya ɗan rage nauyi. Amma dinta haka nauyin ba wani raguwa yake yi ba. Tunda wani lokaci ma har sai na cire wasu application a cikin wayan shine zan iya samun dama ingantewa. Ya ɗan sake ni ma in ɗan samu ɗan yi wasu abubuwa a wayan. Ko da transfer zanyi wayan ba ƙaramin slow yake yi ba. Kuma abin yana yaɗamu na sosai. To shi yasa nake buƙatan wayan da ya zamantace waya phone din girma saboda in samu yan da nake so da abubuwan da nake buƙata.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Ai kuwa ruwan rijiya muna amfani da shi saboda, ah tun a salain tasowa na, ni a cikin abubuwan da na sani, wanda muka fi amfani da shi a ɓangaren samun ruwa shine rijiya. Saboda rijiya da muka gani, ah shine wanda ake amfani da shi tun kafin. Ya zamanto ce wa ana amfani da famfo kuma da muka duba shine wanda ya zamanto ce wa ba sai mun jira an bamu, an sake mana wannan ruwan ba. To shi rijiya a wasu wurare yana da matsala sosai. Ko wasu wurare da ya zamanto ce wa. Ko da idan aka, hadu, aka, haka ruwan da ake samu ba wani ruwan kirki ba ne ake samu a cikin wannan rijiya. Wanda yake sa wasu ma har suna rufe wa su je su ƙara tona wani waje. A gaskiya dai, ni dai a da na yi amfani da ruwan rijiya kuma har yanzun ina amfani da ruwan rijiya idan ya zamanto ce wa ta kama. To a ruwan rijiya akwai wasu rijiya da dama wanda ya zamanto ce wa a lokacin da idan ana yin ruwa to a lokacin ne zakagan ce wa wannan rijiyan nan yana bada haɗin kai, yana, ana samun ruwa a ciki. To kuma, ah idan na duba, na gan cewa to shi wannan rijiya wani lokaci zai kafe babu ruwa a ciki. Musamman lokacin dai da ya zamanto ce wa ba a lokacin da ake yin ruwa ba. To ana ɗan samun matsala na wajen ganin cewa wannan ah rijiya baya bada, baya bada ruwa. Zai ko wani ma bushewa yake yi sosai. Wani kuma yana ɗan bari kaɗan wanda dai ba a rasawa wani misali. Za a iya ɗan amfani da shi. Kuma a inda abun yake yanzu, a inda ni nake yanzu tun da na riga na baro can asalin inda yake muke amfani da rijiya. To yawanci shine mutane suke amfani da shi. Idan ya zamanto ce wa babu ruwan famfo ko kuma babu ruwan, ko kuma babu ruwan bohol. To har ya sa ya zamanto ce wa ni a duk lokacin da zan yi amfani da ruwan rijiya. To sai dai idan ya zamanto ce wa yanda ake kawo mana wuta ba a kawo wa ko kuma ba'a ma kawo wutan ba ma gaba ɗaya. Wanda wani lokaci yake sawa, ah mutum yayi abun da baya so yayi na wajen zuwa neman ruwa. To a lokacin ne na zo na gane cewa to idan ya zamanto ce wa lokacin da babu ruwa, to wannan ruwan rijiyan nan ba ƙaramin taimako na yake yi ba ni kaina na musamman. Dan ko da a yanzun idan muka duba, zamu ga cewa ce wa babu ma ruwa ma a ɓangaren, a ɓangaren, a ɓangaren ah wannan da ake cewa eh bohol wani lokaci za ka gan cewa babu ruwa. To yanzun kuma aka shi ma babu ruwa. To ɗan ruwan da na ajiye ni na san cewa ba wai isana zai yi ba. To shi ya sa muka gan cewa idan har ya kai irin gobe war haka babu jijiya to shi ke nan.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, yanayi na dai gaskiya ba wai ko wani lokaci ne nake son ɗaukan hotuna ba saboda shi wannan hotunan da muke gani a wani lokaci ni ba wani son shi nake yi ba saboda irin yanayin tasowa na ko kuma saboda irin yanda nake ni ba wani na damu da yin hotuna ba ne. Yana da muhimmanci saboda kowa ya zamanto cewa yana da yanda yake son yin abubuwan shi, ba tare da-- samun wani matsala ba ko kuma ba tare da fuskantan matsaloli a kan wannan abubuwan ba. To a gaskara dai ni a harkar hotuna ban ba wani son hotuna nake yi ba, duk da ina son ya zamanto hotunan ya zamanto irin ina yin ajiya ne ba wai irin wanda zan dinga tallatawa ba ko wanda zan dinga sawa jama'a suna gani. Musamman ina son hotuna wanda ya zamanto cewa na yi su a jami'a saboda, ah, ya zamanto tarihi, ah, gobe ko da idan ƴaƴa na son taso wanda suma zasu iya dinga gani, wanda nima zan iya dinga gani kuma ina tunawa da yanayin rayuwa da yanayin abubuwan da suka faru a baya. To duka irin waɗannan abubuwa, abubuwa ne da nake tunawa da su sosai. To saboda haka irin wannan al'amari, al'amari ne wanda ya zamanto cewa sai a hankali. To dikka dikka dai ni hotuna ba irin abubuwan da ni nake irin sha'awa tun tun sosai ba ne. Duk da, ah, lokacin da nake jami'a har yanzu akwai hotunan da na rasa wanda ni kai na, na so a cewai na samu waɗannan hotunan nan saboda gaskiya ina jin daɗi ya zamanto in gani. Kuma yana bani nishaɗi, yana bani jin daɗi in gan irin waɗannan hotunan nan saboda tuna baya, tuna rayuwa yanda akayi rayuwa da sauransu. To duk da haka, ah, hotunan da, wanda a lokacin da nake primary shima ina son shi da waɗanda ya zamanto lokacin da nake secondary. Musamman lokacin da nake makarantar gwamnati Doka Boys, ah, ina son hotunan nan sosai amma babu yanda zan yi saboda me? Saboda yanda ruwa ko kuma in ce yadda danshi ya lalata mun waɗannan hotunan nan banji daɗi ba amma babu yanda zan yi. Dole ne in hakura dashi, saboda ya riga ya lalace. Kuma ina iya ƙoƙari na in gan inda zan iya samun waɗannan hotunan nan. An so samu ni in samu waɗannan hotunan nan saboda al'amarin rayuwa, saboda tuna gobe in same su, in ajiye su kuma ko da idan na same su yanzu zan iya ɗaukansu a wayana, in gyara su, in je in wanke, in ajiye saboda, saboda gobe. Saboda duka waɗannan abubuwan abubuwa ne na tarihi wanda yake da kyau duk wanda ya gani zai dinga tuna rayuwa yana jin daɗi cewa kai, ka ga rayuwa ga yanda abubuwan suka kasance. To waɗannan hotunan nan su ne suke iya sa mutane su tuna da baya, su tuna da abubuwa, abubuwan rayuwa, abubuwan da suka faru da irin cigaban da mutum ya samu a rayuwa. To duka irin waɗannan abubuwan suna da amfani sosai saboda gaskiya ni ina jin daɗin su sosai. Waɗannan hotunan nan suna sa ina tunawa da wasu abokanaina waɗanda muka yi rayuwa da su wanda ma na riga na manta da su amma ta ganinsa a hoto yana sani in tuna da su kuma in tuna irin rayuwan da muka yi tare da su. Saboda al'amarin rayuwa babu wanda ya san gobe kuma ba don wani abu ba ko mutum ya samu wani abu a wani wani amma kawai saboda tuna irin, yanda rayuwa yake kuma mutum ya tuna yana ganin cewa to mutum zai dinga gane cewa yana samun cigaba ne ko yana samun ci baya. Amma na gode ma Allah idan ina tuna baya ina ganin cewa cigaba ne nake samu ba ci baya ba. Subhanallah.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh kamar yadda muka sani cewa shi Bluetooth wani hanya ne wanda ya zamanto ce wa mutane suna amfani da shi wajen tura abubuwa kuma yayin da abubuwan ya kasance shi idan muka duba Bluetooth ba dole sai ya zamanto ce wa akwai dalilin da yasa mutum zai kunna shi. Duk da haka idan muka sani cewa mutum yana duba cewa to idan mutum zai kunna shi ba wai kawai ana kunna shi ba ne abar shi saboda idan aka kunna shi aka bar shi akwai matsala. Wane irin matsala ne nake magana? Matsalar da nake magana shi ne wasu abubuwa wanda ya zamanto ce wa ko kuma wayoyin wasu zai dinga kama network ɗinka. Saboda haka mutum zai iya samun matsala ko kuma ya zamanto ce wa duk abubuwan da suke ko kuma za su mutane za su iya dinga duba abubuwan da suke cikin wayan ka saboda yanzu a wannan zamanin an riga an ci gaba sosai. To, idan muka duba wannan zamu gane cewa shi Bluetooth, a yawan cin mutane suna amfani da shi saboda a wani lokaci za a ce yana da ɗan sauri ko kuma idan ana so a tura abu musamman a irin ko kuma waya da waya ko kuma a cewai idan ana so a tura wani abu a cikin system ko muce laptop ko kuma desktop. To wannan shine irin abun da ake amfani da shi a wajan. Shi Bluetooth yana da amfani sosai saboda ko da idan ya zamanto ce wa, ƙaramun ƙaramun waya ne wanda ya zamanto ce wa ba shi da irin abubuwan da ake amfani da su a manyan wayoyi musamman ko kuma ace irin Zenda. To abun da za a iya turawa za a iya amfani da Bluetooth a tura wannan saƙon da ake so a tura saboda irin yana yin amfanin da yake da shi sosai. To kuma ya kamata ace mutane su gane cewa shi wannan Bluetooth ɗin yana da muhimmanci sosai. Ko yanene ba a rasa ko kuma ace zai, za, zai iya yin wuya a wannan zamanin da muke ciki da irin cigaba cigaba da wayoyin da aka samu. To yanzu gaskiya anaga an samu cigaba sosai kuma irin waɗannan cigaban da aka samu shine yasa ya zamantace wa yana ɗan yin wahala a cewai an gan mutum yana amfani da waya yanzu wanda za a ce wannan wayar nan baya amfani da Bluetooth. To kuma yana da kyau gaskiya ya zamanto ce wa mutane a yanda duniyar take tafiya ya kamata ace suma mutane suna bin ta yanda yake tafiya. Duk da zan iya cewa mutane suna ɗan yin iya ƙoƙarin su don su gane cewa suma su suna tafiya da zamani. Kuma idan muka duba zai yi wuya a cewa misali akwai wani laptop wanda ya zamanto ce wa ba shi da Bluetooth. Kuma idan wanda aka gan ba shi da Bluetooth to sai dai illa misali kuwa cewai irin an samu irin matsala ne a wannan bangaren nan shi ya sa ya zamantace wa babu wannan Bluetooth ɗin nan ko kuma shi ne zai sa ya zamanto ce wa ace wannan Bluetooth ɗin nan baya aiki. To saboda haka ya kamata mutane su yi la'akari da irin wannan zamanin da muke, muke amfani da shi. Kuma duk yawancin abun da idan na ce zan tura yawanci inda a bangaren system ne gaskiya yawanci ta Bluetooth ne saboda kuma ya ɗan fi sauƙi kuma ya ɗan fi sauri. Ba sai mutum yazo yana yawo da wasu abubuwan da bai kamata mutum yana yawo da su ba. Misali a cewa irin wasu cord ko kuma ace charger wanda mutum yake charge da shi. Idan mutum ya je zai tura abu a system kuma ya mutu ace wa, irawa, irawa wannan charger ɗin da ake magana. To indai ya zamanto ce wa wannan charger bai yi mata gaskiya an riga an samu matsala saboda ba kowane cable ba ne yake yi a wannan system. Sai dai irin wasu original cable ko kuma irin wasu cable ɗin da aka tsara shi ko kuma wanda aka yi saboda dalili na irin turo turon abubuwa daga waya zuwa cikin laptop. To abun da ya kamata mutane gaskiya su yi la'akari da shi ke nan saboda yana da muhimmanci sosai.

Yaya kake jira a layi? Eh, idan muka duba za mu gan ce wa a masamman irin waɗannan abubuwa idan ya zamantace wa ko mutum yanayin irin harkan ko yaje yin wani abu. Masamman idan aka ce wai akwai wasu mutum ya samu admission a irin wasu jami'a ko kuma ya zamto ce wa mutum yana so yayi wani abu wanda yazamantoce wa ya ƙunshi jama'a da dama. To irin wannan yana da matuƙa yana da muhimmanci mutum ya san cewa zai je yatarar da mutane da yawa kuma dole ya zamantoce wa mutum ya bi yanayin ƙa'idan yadda waɗanda suka tsara abunsu dole mutum ya zamantace wa mutum yana bin wannan, yana bin wannan ƙa'idan nan. To, irin wannan abun musamman idan aka ce mutum ya samu admission a jami'a musamman kuma ace jami'ar da ya zamantace wa mutane suna da yawa sosai. Musamman idan in ba da misali da Kaduna Polytechnic wanda zamantace wa shi yana ɗaya daga cikin babban jami'a wanda zamantace wa yana Kaduna wanda za a ce kuma ɓangaren Afirka gaba ɗaya shi ne wanda ake iƙirarin, eh, na biyu wanda yazamantoce wa yafi girma. To, idan mutum ya duba za a gan ce wa inda zamantace wa mutum ya samu admission a irin wannan makaranta to saboda yawan ɗaliban da suke neman yin ƙa, guraban karatu a wannan makaranta to za a gan ce wa mutane suna da yawa sosai. Kuma irin yawan da mutane suke da shi a irin wannan fannin nan to za a gan ce wa akwai wasu abubuwa da zamantace wa ya kamata ace mutum yana iya yin su misali ace irin haɗin irin aimantana ko kuma za a ce irin kwana ɗaya kwana biyu mutum ya, ya kamata ace mutum ya riga yagama. Amma saboda irin matsalolin da ake fama da shi da irin yawan jama'a za a gan ce wa mutum ma yanayin irin wata ko kuma yanayin fiye da ma wata ma kafin ya kammala irin waɗannan abubuwa. Saboda a lokacin da mutum ya yi waɗannan abubuwan nan mutum yana ƙoƙarin zuwa aji yayi karatu kuma a wannan lokacin kuma yana ƙoƙari yagan ce wa yaje ya kammala abubuwan da ya kamata mutum ya kammala na takaddan da ake buƙata don ya tabbatar da cewa shi ya zama ɗalibin wannan darasin nan. To irin waɗannan abubuwan nan to irin matsalolin da ake fama da suke nan wanda zamantace wa dole mutum ya natsu, dole mutum ya natsu don idan mutum bai natsu ba zai iya wuya mutum bai sa iya samu abin da yake so da irin wulakanci kala kala saboda an san cewa babu yadda ka iya kuma abin da ya kawo ka ne kuma dole ka yi wannan abun. Kuma ya kamata san cewa abin da mutum zai iya gamawa ne ko da idan ya zamantace wa ma bai ma zo wannan makarantar ba saboda yanzu a irin zamanin da muke ciki mutane aka an waye an waye fiye da irin wannan tunanin kuma ya kamata ace su masu bi da irin wannan wayon da aka yi. Kuma ban da wannan a ɓangaren jami'a idan muka duba musamman ace wai misali ana a lokacin da aka fara kawo wannan NIN inda ake amfani da shi za a gan ce wa mutane da yawa suna yin layi sosai sosai. Kuma a irin wannan layin da mutane suke yi to gaskiya a lokacin an sha wahala kuma an ji jiki a irin waɗannan ɓangaren abubuwan nan. To wanda zam, wanda ya saya zamantace wa wanda idan ba shi da ƙuri zai iya wuya zamantace wa ya samu yayi waɗannan abubuwa ba kamar yanzu ba da za a ce mutane yanzu duk lokacin da mutum ya je zai iya zuwa yayi saboda masu yin shi suna da yawa kuma mutane kusan da yawa sunriga sun samu sun yi abin da suke so. Kuma a irin waɗannan abubuwan ya kamata kuma mutane ko kuma a ba da irin example ɗin irin ɓangaren idan za a yi zaɓe shi ma haka za a ga mutane suna bin layi sosai. Za a ga layi za a iya ce misali musamman a irin wannan ɓangaren nan mu za a ce layin mata daban layin maza daban wanda yazamantoce wa mutane suna shan wahala amma yanzu mutane basa cika damuwa da wannan saboda irin wajen wahalan da ake sha musamman a wajen yin layi shine ɓangaren idan aka ce wai ana so a yi katin zaɓe kuma shi ma katin zaɓen saboda wahalan da mutane suke sha basa wani damuwa da irin waɗannan matsalolin da ake fama da shi ko wasu dai ya haƙuri kawai.

Wane irin fim kake son kallo? Eh kamar ni dai a yanda ni rayuwa na yake duk da ba wai ina cika son kallon fim bane sosai amma ina da irin so fim ɗin da nake so musamman ace irin Najeriya fim wanda ya zamanto cewa yana ba da ana koyan abubuwa a wajen saboda su akwai abubuwan da yanayin da su suke nasu zagance wa. Yadda dai yanda abubuwa suke amma idan aka duba zaka gance wa kai waɗannan abubuwan dai to, nasu dai wani irin yana ɗan ba da dariya ko kuma in ce irin yanayin da abubuwan da suke yi irin yana ɗan ba da sha'awa hakadai irin kamar dai irin dai yanda dai aka saba irin dai abun da dai mutum zai gani zai dinga ɗan bashi sha'awa. Amma idan aka zo ɓangaren Koriya su suma suna yin fim ɗin soyayya, suna yin fim ɗin soyayya sosai sosai saboda idan ana buga fim ɗin soyayya akwai 'yan Indiya daga Indiya yana ganin sai dai Koriya. Kuma su Koriya a yanayin fim ɗin su gaskiya akwai abubuwan da suke yi wanda zamanto cewa na ƙara ilimi ne sosai wanda zan iya cewa idan mutum yana kallon shi za ka iya ganin cewa misali ƙila za a ce ko ana yin bincike a kan irin wasu abubuwa ne haka. Kuma wannan binciken nan zai sa mutum ya zamanto cewa yana so ya kalla wannan, wannan fim ɗin nan ko kuma wannan kallon nan. To kuma da yanda su suke yi duka irin waɗannan abubuwan to yana da amfani sosai saboda kai ma kana so ka ga yanda suke yi kuma zaka za cewa suna yin bincike. To idan ya zamanto cewa mutum ɗalibin ilimi ne wanda zamanto cewa shi ma yana, yana, yana kokari wajen yin binciken abubuwa to shi ma zai gano cewa akwai abuwan da yazaman to cewa suna iya yiwuwa sosai. Wanda ya zamanto cewa yanda irin wasu hanyoyi da ake bi wanda ya sa ya zamanto cewa ko da idan abu ba zai yiwu ba shi ma idan ya gani zai iya cewa to akwai yiwuwan cewa wannan abin ya yiwu saboda irin yan da ya gan anayi a irin waɗannan finafinan nan. Idan mutum yana kallon shi za ka iya ganin cewa misali ƙila za a ce ko ana yin bincike a kan irin wasu abubuwa ne haka. Kuma wannan binciken nan zai sa mutum ya zamanto cewa yana so ya kalla wannan, wannan fim ɗin nan ko kuma wannan kallon nan. Akwai wanda ya zamanto cewa shiririta ne kawai suke yi kuma akwai waɗanda ya zamanto cewa a ana koyan ilimi a waɗannan ɓangarorin nan saboda ya kamata eh mutum da ya zamanto digda suma suna yin shirme amma shirman da suke yi ba a daga ko wane ɓangare ne suke yin wannan shirman ba. To ya dangance abin da mutum yake so ya kalla amma gaskiya wai acewai irin ni acewai ina da irin fina fainai akan wayana ace ina kallo to gaskiya yana man wuya saboda ni nafison wanda zan dan kalla wanda ma irin minnti daya kokuma ba ma kai minti daya ba wanda shikenan da na biya bukatana zan bar sauran kokuma daidai irin wanda suke nunawane saboda idan mutum yana da raayi zai iya duba sunan film din kuma yakoma yana kalla amman idan aka zo irin bangaren fina finan hausa gaskiya fina finan hausa kusan zan iya cewa kusan duka ma duk shirme ne amma yanzu dai akwai wanda akeyi haka wanda yake ba mutane dayawa nishadi ko za a cewai ko za a ce irin manyan mutane suma suna iya dan kallo zakaga wasu ma sun san lokacin da ake kallon irin wadanan a fina finan nan saboda kawai suma su je yana basu sha'ani saboda irin yanayin abubuwan da akeyi a cikin wadannan finafinan to kowa dai ya dangance yanda abun da kowa yake so kuma wannan abun yana da amfani sossai dan kowa yagane abun da yake so da abun da bayaso.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Kaman irin yanayin tsari na ni dai, dudda ya zamantoce wa a irin yanayin aikina, ni injiniya ne. To wani lokaci ko da idan ya zamantoce wa, a ina da wani abu a zo cewa irin wani aiki wanda zan je in yi a ofis. To wani lokaci yana zamantoce wa zan iya isa ofis ya zamantoce wa wani abu ne zan je in tarama daban wanda zai sa, eh, abin da na je da shi na niyya na cewa zan je in yi sai in je in gancewa ba mashine abin da zan je in fara yi ba. Kaman irin kamar yanda tsare-tsare na yake yanzu, a duk lokacin da idan na je ina so in je musamman cewa ina so in je wajen aiki. To a yanzu a daidai irin lokacin yanzu akwai ayyukan da ya zamantoce wa dayake gabana yanzu haka musamman idan akazo ɓangaren da zan iya cewa irin ƙere ƙeren da nakeyi kuma wannan aikin ƙere ƙeren da nakeyi ahh. Ƙere ƙeren mashina guda uku ne wanda yazamanto cewa sune a gabana yanzun. To wannan mashinan nan zai wuya a cewa yi irin zan je ofis ya zamantoce wa zan sa shi'ara ina cewa ba zan taɓa ko ɗaya daga cikin waɗannan ayukan nan ba. Amma yanzu idan muka duba a yanayin yadda abubuwa suke, dudda yanayin ko da idan an ce wai irin na tsara yanayin abin da zan yi, to gaskiya zan iya isa ofis ya zamantoce wa na jena tar da abu daɓan. Musamman wasu lokuta ko kuma mun ce musamman yanzu, yanda ya zamantoce wa ana wasa da harkar wutan lan tarkin da nake amfani da shi wajen ai watar da waɗannan abubuwan nan. To yanzu ko mun ce mun ba da misali cewa kamar yau haka, a lokacin da na isa ofis na jena tar da wuta wanda ya zamantoce wa na saran cewa ina so in yi ayyuka. To a daidai lokacin nan ba yi irin imantuna ba kawai shikenan sai waɗannan nafan nan suka ɗauke mun wutan nan. To tun daga lokacin ne sunriga sun lala ta mun lissafi saboda a yanayin yanda na tsara cewa zan yi aiki kuma da irin wasu ayyukan da na sa a gabana cewa ina son in yi. To, a duka abubuwan ma ba su yi ba sai dai irin zan iya cewa guda ɗaya shine wanda na samu ma naɗan taɓa kuma taɓawa ne kawai na yi ba wai na samu na yi yanayin aikin yanda nake so ba ne. Har dai a lokacin nan kafin ya zamantoce wa lokacin tashi yayi saboda rashin kawo wutan kuma ina duba mene ne abin da ya kamata in yi. Hakan nan dai bayan da zai yi tun da naɗan sha kunu haka kuma jikina yaɗanyi sanyi tun da a lokacin nan babu wuta har tun da kafin in je na riga na yi sallah tun daga gida. A lokacin da na kai tun da naɗan zauna na ganyan da abin yake, na ganin cewa ina jin bacci. Dudda wannan baccin ni kai na na san cewa baccin kasala ne wannan ba wai baccin da na so a cewa ina so in yi wannan baccin ba ne. To a daidai wannan lokaci ina kai wa kawai na jena samu waje sai to idan ƙarfe huɗu ya yi to ina bukatan a tashe ni saboda in je in sallah. Kafin dan nasamu waje naɗan shimfiɗa abinda zanyi bacci akai. A daidai wannan lokacin na ɗan shimfiɗa, ina ɗan shimfiɗawa dudda baccin bai saurin ɗauka na ba dudda ni kai na na so a cewa yi na yi sauran yin wannan baccin nan. To amma a lokacin baccin bai saurin zuwa mun ba. Har dai na samu dai na yi wannan baccin da lokacin sallah ya ka tashe ni. Na je na yi sallah, na dawo daga baya dai aka kawo wuta. Tukunna na fara tsare-tsaren yanda abubuwan da zan yi kuma abubuwan da ya kamata in yi in da ace akwai wuta lokacin da yanayin tsare-tsare na da naɗan samun sauƙi kuma da naɗanyi nisa da yanayin ayyukan da na riga na sarai cewa ina so in yi a yau. To amma yana iya babu yanda na iya dole dai in yi haƙuri da yanayin yanda abun ya kama yanzu. Duddadai to gobe wani rana ne amma yanayin yanda abubuwan suke yanzu mutum ba zai iya, ba zai iya magana cewa dole ga yanda abubuwa za su kasance ba tun da ne pa sun riga sun canza yanayin tsarin su yanzu ba su kyauta ba gaskiya.

Kana shan magani kullum? Ina ai ni irin wannan harkar nan bana tare da irin wannan harkar nan. Saboda ni a lokacin na tuna lokacin da ya zamanto cewa ban kai yanda nake ba. Lokacin ina irin ɗan shekara zan iya magan cewa misali ace lokacin nan ina irin shekara ashirin. To a lokacin nan na zo nayi, na zo na yi wani rashin lafiyar wanda ya zamanto cewa wannan rashin lafiyar nan ya danganci rashin lafiya ne na cikin ciki na. To a lokacin nan da muka je asibiti akwai wasu magunguna da aka ba mu wadanda aka bamu lokacin wadan da musamman wadda aka ba ni cewar magnin da zan dinga sha to irin yadda wannan maganin nan yake da yawa sosai shine abun da ya sa ya zamanto cewa a lokacin na sha magani, na sha magani, na sha magani har ya kai wani lokaci da ya zamanto ce wa har idan ma ina cin abinci sai in dinga ji kammar ma ina shan wanan maganin ne toh irin wannan alamari da na duba na gani cewa yadda abun yake har yau ma ina ga akwai ragwor wannan maganin nan a yadda na ajiye shi to wannan maganan da nake yi ya fi ƙarfin ace irin shekaru goma kuma har yanzu wannan maganin nan yana nan kuma har yanzu wannan abun da ya faru lokacin nan ban manta da shi ba. Saboda me, menene dalilin da ya sa ban manta da shi ba? Saboda irin wahalan da na sha a yanayin yadda nake shan waɗannan magungunan nan a irin wannan lokacin nan. To ni gaskiya can daga farko can da daɗewa ma ni indai maganan magani ne to gaskiya ni ba wani damuwa da shi nake yi sosai ba. Idan muka duba irin wannan shaye shaye maganin nan yana da illa sosai. Saboda ba abin da yake da kyau ba ne mutum ya ta shan magani mutum ya ta sha magani. Idan muka duba musamman idan aka ce irin maganin bature ne to yana da illa sosai. Saboda idan muka duba duk da yanayin aiki amma shi ma yana da illa saboda sinadaran da ake amfani da su wajen ajiya. Saboda idan aka ce a yan da aka haɗa maganin haka ake so a ajiye shi to wannan maganin nan zai iya lalacewa irin wannan yanayin nan ko kuma zuwa irin ɗan lokaci kaɗan ko kuma lokaci ƙalilan za a gan cewa wannan maganin nan ya riga ya lalace. Amma suna amfani da maganin da ya zamanto wannan abun da ko kuma sinadarin da suke yin kotin da shi wanda zai sa magani ya daɗe. Wani magani idan aka yi shi yau za a iya cewa sai bayan irin shekara uku ko kuma ta shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, huɗu har yanayin yadda abun da suka kira masu. Saboda a yanayin yadda abun ya ke sun riga sun gwada sun gan ya wane lokaci ne ko kuma zuwa wane irin lokaci ne wannan maganin nan zai iya lalacewa. Akwai mutanen da zamanto cewa da gan su ɗan wane ɗan ciwon kai kaɗan wanda zamanto cewa ba wani ciwon kai ba ne ko kuma ince ciwon kai ne wanda zamantuce wa ya na buƙatar hutu ne amma kawai sai a gan cewa an je an kama ana shan magani ma wannan ciwon kai nan. Akwai wasu kuma wandanda ya zamanto cewa in dai ba su sha magani ba to su ba sa jin daɗi a wannan lokacin nan wanda zamantuce wa gaskiya ba shi da amfani a haka. Saboda idan mutum ya saba to idan ya kai lokacin da ya mutu mutum ba ya shan wannan maganin nan to irin yanayin jikin mutum zai iya canzawa ya zamanto cewa mutum ba ya ji daɗi in bai sha wannan maganin ba. Zai zamanto cewa irin masu shaye shaye wadanda ya zamanto cewa idan ba su sha abin da suke sha ba ba sa jin daɗi. Amma ni dadda ina ɗan shan magani amma irin maganin da ni na fi so na fi son irin maganin gargajiya wadanda ya zamanto cewa wanda zan iya haɗawa ko kuma maganin Islamic wanda ya annabin mu muhammad sallallahu alaihihu wasallam da ya yi mana bayani a yanayin irin kyawun waɗannan abubuwan nan. To yana da kyau matuƙa kowa ya duba irin wannan lamuran nan. Saboda yanayin yadda rayuwa yake tafiya. Daddani gaskiya ba wai ina cika son yanayin magani ba ne. Amma ni na fi yadda da irin waɗannan magungunan nan. Saboda mutum zai sha idan sa masauki to idan mutum ya sa masauki to abin da ake buƙata ake nan mutane kuma kowa abin da yake so ke nan.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace musamman idan muka duba yanzu, zamu ga cewa, ah, duka magungunan da ma ake yi wanda ya zamanto cewa ya ƙunshi irin magungunan asibitti wanda ma ba ma gargajiya ba. To, duk yawancinsu didda ana sa wasu chemical kuma didda akwai a chemicals ɗinda ya zamanto cewa. Suma a jikin itace ne ake samun waɗannan chemicals ɗin nan. To, zamu lura idan muka lura sai mu ga cewa to ai kusan duka magungunan ma da ake amfani da su duka daga ɓangaren 'ya'yan itace ne ake samun waɗannan magungunan nan. Saboda idan aka samu waɗanda suka karanta botany, ana samu waɗanda suka karanta pharmacy, ga 'yan biochemistry, ga 'yan, ba, ga 'yan microbiology kuma dukansu munsan cewa suna yin aiki ne a wannan ɓangaren, ah, da waɗanda suka, ko, ko waɗanda suka karanci ɓangaren agroforestry. Suma suna aiki a ɓangaren yin waɗannan magunguna a ko wannan ɗaya suka karanci culture wanda ya zamanto cewa suma sun san irin ganye-ganyen su flower da ya zamanto cewa suna yin maganin abubuwa da dama to, haka idan muka duba, ah, kaman irin 'ya'yan itace kaman ni gaskiya ina, faƙa ina son 'ya'yan itace sosai musamman, ah, na ɓangaren yin wasu magunguna da ya zamanto cewa yana amfanan jiki sosai. Kaman ni yanzu idan na duba zan ga cewa to, ah, ina amfani da kaman goruba. Shi goruba ina amfani da shi ne a matsayin maganin basir. To yanayin yanda shi goruban yake idan muka duba, za muga cewa shima ƴaƴan itace ne to, 'ya'yan itacen nan a lokacin da idan ya zamanto cewa ina so in yi amfani da shi, ni ma ina samun ruwa ne. Idan na samu ruwa sai in zuba daidai adadin shi wannan gorubar nan da nake so in yi amfani da shi. Tukunna inda a lokacin dai in na zuba wannan gorubar nan, wannan banda ƙwallon amma wannan ɓawon gorubar nan wanda ya zamanto cewa, ya, yana tattare da naman da ke cikin shi, sai dai ƙwallon ne kawai wanda zan cire in sa shi a wani gefe. To, idan muka duba, wa, daga nan kuma sai na samu 'ya'yan bagaruwa. 'Ya'yan bagaruwan akwai wanda ya zamanto cewa ana niƙawa. To, wannan 'ya'yan bagaruwan nan shi ma ina ɗan zuba kaɗan a ciki. A lokacin da idan na zuba ɗan daidai wanda ya zamanto cewa zai je yayi daidai da, ah, wannan ɓawon gorubar da na sa. To, a lokacin nan idan na duba idan sai in zuba daidai abun da nake so. Idan na zuba cikin tukunya, tukunna zan samo ruwa daidai wanda na san cewa zai iya shawuwa irin ɗan lokaci irin ko kuma ince zai iya shawuwa kaman irin sau uku. Zan iya sha da safe. Idan na sha da safe, in dai ina nan shima zan iya sha da rana, kuma zan iya sha daraddare. Har ma zan iya sha wanda zai kai ni a washe gari amma kafin in sha zan tafasa. To, a lokacin da idan na tafasa, a lokacin idan yaɗan, na dafa ya dahu sai kuma in samu rariya irin wanda ake amfani da shi na wajen masu shayi. Sai in ɗan tsiyaye daidai irin wanda zan iya shanyewa, ah, daidai wannan lokacin nan. To, a lokacin da idan na tsiyaye daidai wanda nake so ina ɗan tsiyaye shi a cikin kofi to sai in samu ɗan zuma na in ɗan zuba. Saboda dalilin da ya sa ake zuba zuman nan idan muka duba shi wannan gorubar nan shi abu ne mai daɗi. Ba wai yana da ɗaci ba ne amma wannan bagaruwan nan yana da ɗaci sosai. To, saboda irin ɗacin shi, shi ya sa aka ce to gara ya zamantace wa ana ɗin sa zuma. To, idan na ɗin sa zumar nan sai in gauraya. To, wannan zumar nan yana rage wannan, yana rage wannan tsamin nan da yake ko kuma ba zan kira shi da tsami ba. Zan iya ce yanayin yanda yake yi a baki kuma ƙoda baya son irin waɗannan abubuwan nan. Amma ni gaskiya na fi yarda da su duka irin waɗannan abubuwan nan. Akan irin ace wai zan je ina shan magungunan asibitti wanda ya zamanto cewa gaskiya ni ba wani son su nake yi sosai ba.